Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ina tsarkake gidanmu sau uku. Ina tsarkake shi da safe, idan da tashi bacci kamar da asuba. In ya dawo zan, zan tsarkake shi. Farƙo in share shi, in wanke ko ina da ina. Sannan da rana kuma ina share shi shima. Share shi a wanke shi, a share shi a goggi. Sannan da daddare kuma za a wanke saboda inda ka san za ka yi kwanciyar, inda ka san kake ma, kake kwanciya a wajen, sai ka sharewa, ka gogge shaka. To, kullum dai sau uku muke tsarkake gidanmu.

Wani kayan marmari kake san so? Gaskiya, na fi son kayan marmari kaman lemo da ayaba da abarba. Sannan kayan marmarin ina sonsu sosai, sosai da tuffa saboda ina son wannan abubuwan sosai, sosai saboda ni wa'innan kayan marmarin ma nake cinsu ko da ban ci abinci ba. Saboda lemu da ayaba da tufa da shikenan, gaskiya ina son cin su sosai. Duk a cikin kayan marmari na fi son lemu da ayaba da tuffa da abarba. Na fi son wa'innan sosai, sosai.

Kana kuka wajen lokacin yanka albasa? Eh ina kuka lokacin yan- yanka albasa. Musamman ina yanka albasa da yawa dole zan yi kuka saboda albasa zai dinga shigan ma ido. A lokacin da zakayi kukan ma baka sani ba. Shi haka albasa yake. Middin dole zaka cigaba da yankashi, kana yankashi sosai to, eh dole in ya shigan ma ido. Dole sai kayi kuka ba tare da ka san zakayi kukan ba. Shi haka ƙa'idansa yake. Shi haka albasa yake. Inde zakayi sai kayi kuka ko sai kayi kuka haka ko waye ne.

Kana zama kan gwiwa? Gaskiya bana zama akan gwiwa, saboda bana son in ji ciwo a kan gwiwana. Saboda zama kan gwiwa zai iya sa ka ji ciwo ko ka raunara gwiwanka. Indai har ba laifi ka yi ba, kamar a makaranta shine kawai nasan za'ace wa ka zauna kan gwiwanka. Amma muddin ni haka ni bazan zauna kan gwiwana ba, saboda in ka zauna kan gwiwanka za ka ji ciwo. Abu ɗaya ne zai sa in zauna kan gwiwana shine idan ina ibada na, idan ina sallah to dole na, dole na ne in zauna kan gwiwoyi na in fuskance gabas, in roki Allah na. To shi ne kaɗai inda nake zaunawa kan gwiwa amma in ba haka ba. Bana zauna kan gwiwa idan ba sallah zan yi ba.

Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Ina-- kaman ni ina amfani da zarto, da guduma, da tef sannan da plum da zare. Saboda shi guduma shi nake bubbuga duk abin da zan buga kaman ƙusa da sauran su haka ina yi amfani da shi in yi aikina. Shi kuma tef ina yin aikine da shi wajen auna abu kaza yayi dede. Shi kuma plum ina aunawa in ga abu na saiti, saiti ya tafi, saiti didi tukuna. Shi kuma zare ina sa zare ne in tabbatar abu na be karkace ba. Wayannan abun su nafi amfani da su a wajen aiki. Sannan zarto shi nake yi amfani da shi ina yanka abun da nake so in yanka don inyi aiki.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Gaskiya ina amfani da wayana sosai. Ba zan ma iya kirgawa ba. Saboda yanzu waya na gaskiya ana yawan zaka ga ko da yaushe a kira ka. To ka ga gaskiya waya na na da muhimmanci. Gaskiya yan da ni ke amfani da wayana yawuce in kirga shi saboda a kowane lokaci wayana na jikina ko kuma yana hanuna. Saboda dan za iya kiran ka a wani lokaci aiki ne ko abin alheri ne. Kai kuma ba ka amfani da wayanka ba, kai kuma ba ka riƙe wayanka ba, kai kuma ka ba-- kai kuma ba ka, ba ka bar wayanka a wajenka ba to abin na ya wuce ka. Don haka ina amfani da wayana sosai, sosai ko a lokuta daban daban ko iya yaushe ina son ina yawan amfani da wayana.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? In ruwa na zuwa lokacin, musamman lokacin da nake gida, zanyi ƙoƙari in samu robobun da duka ba ruwa a ciki, sai in tara su yanda ruwa zai zo ya cika robobun nan yanda zamu samu mu yi amfani da shi. Sannan kuma idan a waje ne lokacin ruwa yake zuwa, zanyi ƙoƙari in yi sauri in tafi gida. Idan kuma na yi nisa da gida, zanyi ƙoƙari in samu, in samu in fake waje ɗaya inda ruwan ba zai same ni ba. Idan ruwan Allah ya, ya sa ya ɗauke, saina koma tafiya na. Amma ina fakewa ne idan bana gida.

Kana iya tuƙin mota gaskiya bana tuƙin mota saboda ban koya ba amma yana tu bana tuƙin mota bana tuƙin mota amma ina fatan watarana zan iya tuƙin mota amma yanzu haka bana tuƙin mota saboda ban koya ba amma da na koya mota, da tabbas zan yi ƙoƙari in dinga tuƙa shi a ko ina a kowane lokaci idan ina buƙatar fita zan yi ƙoƙari in tuƙa mota. Ko da yake ban da shi ne amma muddin Allah ya ba ni mota, to zan yi amfani da shi zan zan dinga hawan shi zan koya saboda shi mota idan kana da shi za ka yi sauran koyon shi a kan ka je ka amsa na wannan. Allah ya bamu motar namu na kanmu sai mu tuƙa kayanmu.

Nawa takalmi kake da su? Ina da takalmi guda uku saboda akwai takalman da nake barin shi a ƙofar ɗakina wanda muddin wata rana idan zan shiga bayi ko zan fita wani waje ba da nisa ba to zan sa takalman nan. Amma akwai takalman da kuma idan zan fita, zan je wani waje, zan ɗauka dole zan sa takalman nan. Kuma takalman da idan zan je biki kuma zan je wani waje, zan iya ɗaura ƙafana ko kuma zan yi tafiya, zan iya ɗaura ƙafana, in je in dawo. Don haka takalmina ina da su guda uku. Kowanne ina sa shi ne a lokacin da yake da amfaninsa.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki tare da kungiya wajen tsayawa ma junanmu magana, muyi ma junanmu magana cikin girmamawa, cikin natsuwa, cikin hankali, mu tabbatar da abin da ya kamata mu yi, mu yi wannan, in mu kayi abun nan daidai, mun kai abun nan ba daidai ba, mun kayi haka, zai cin mana gaba, za mu cin ma nasara a kan kaza da kaza, toh sai muyi kokari sai inyi magana a kai, sannan kuma sai muyi aiki a kai, tare da mu, da su, mu tabbatar mun jawo ma kanmu ci gaba. Mun sa, mun samu abubuwan, abubuwan da za su amfane mu.

Kana fison fensir ko alƙalami? Gaskiya nafi son fensir saboda shi nafi iya rubutu dashi akan alƙalami. Saboda fensir da shi na saba tun ina ƙarami, tun ina yarona ina amfani dashi a wajen makaranta. In rubuta wannan, in yi drawing wannan, in zana wannan, in yi komai da fensir na keyi don ban taɓa amfani da alƙalami ba. Don haka ni nafi son fensir akan alƙalami.

Kana fin kuzari da safe ko yamma? Ina fin kuzari da safe. Lokacin na tashi bacci, lokacin na tashi, na karya, na wanke idona, na yi sallah tukuna zan tashi inji ni ne da kuzarina da ƙarfina, sannan zan yi abu sai sannan sai in yi abubuwan da ya kamace ni. Amma ba zan iya, ba zan iya kuzari da yamma ba. Na fi yin kuzari da safe don na fi kuzari da safe na ke aikina da safe.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Ina tuna abu daga yaro, musamman idan naga yaro na wani abu ina tunanin inda nake ƙarami ko inda nake yarinta na, se inga ai nayi wannan abu, ai nayi wannan abu. Sannan to abin da nake tunawa daga yaro kenan ko kuma in tuna lokacin da nake ƙarami ko kuma inga lokacin da nake ƙarami ai nayi kaza nayi kaza. To idan naga yaro nayi ko kuma in naga wani yaro na akan abu ko kuma ina yin abu sai in tuna nima lokacin da nake ƙarami nayi haka. Lokacin da nake ƙarami, lokacin da ban kai shi ba nayi haka, lokacin da nake kaman shi nayi haka. Haka nake tunawa game da yaro.

Nawa ne yawan danginku a gida? Kai yawan danginmu a gida mu ashirin da huɗu ne a gidanmu wanda mahaifinmu ya haifa, sannan kuma danginmu sun kai hamsin. Saboda ko a cikin kowane a cikin kowane ɗaki, da akwai masu takwas, da akwai kuma masu shida, da akwai kuma masu takwas din, da akwai kuma masu huɗu don haka su kuma kowane ya mata ko yarinya tana za ka ga ta samu yayyaci ya yayyi mun sun haifi uku, huɗu, biyar haka yara. Gaskiya danginmu muna da yawa don mun kusa mun kai ɗari.

Sau nawa kake kallon madubi? Kullum ina kallon madubi ne, sau biyu. Na farko shine lokacin da na tashi, zan ka, tsaya in kalla madubi in gani, in kalla fuska na da kyau. Na wanke fuska na, na goge fuska na, na yi brush, sannan in kalla madubi in ga komai daidai. Sannan kuma idan zan fita ina kallon madubi, in tabbatar na yi kyau, sannan in tabbatar gashi na ya yi kyau, sannan in tabbatar da shiga na ya yi kyau.

Mene ne mafi muhimmanci a kasuwanci? A sani na dai abin muhim- muhimmanci a kasuwanci shine sanin mahimmancin abokin cinikayya. Saboda abin da yafi kyau ka san mahimmancin shi, ka san tsarar tsaran cinikayya ne ka san mahimmancin shi, kai abin da ya kamata kayi gaskiya a cinikayyanka a kasuwancinka. Shi ne kaɗai ke da mahimmanci gaskiya a kasuwanci. Yafi kowane abu muhimmanci da, eh, magana da abokin cinikayya a cikin natsuwa a cikin girmamawa.

Me kake saya daga kasuwa? Gaskiya ina siyan abubuwa daga kasuwa da yawa musamman idan zan je an aike ni ina zuwa in saya tumatur, tarugu, albasa da tattasai haka. Sannan kuma ina zuwa kasuwa in saya kayan sawa, riga da wando, takalmi. Sannan kuma ina zuwa in saya hula, ina siyan agoguna, agogo, ina siyan takalmi, ina siyan rigar sanyi a kasuwa da sauransu. Sannan kuma ina zuwa in saya, ah, in saya bargo da zani haka masu kyau.